Domin kuna magana matuƙar canzawa ta kowata shekara, saboda haka ƙarshen shekara saboda haka idan shekara, da ƴan uwa da abokan arziki da mutane kowa na hallara ya dawo gida idan an dawo gida ana yin sha'anunnuka da sauran abun da ya kamata na ɗaurin aure, bukunkunan ƙarshen shekara da abun de ɗaya sowaka wanda mutane suke yi na shagulgulan ƙarshen shekara. Ba a raba ƙarshen shekara da hidindimu, da mu'amaloli kuma zakaga mutane wanda kuka daɗe baku haɗu da shi ba, yawanci kowa ya dawo gida yayi hutu yayi aiki, daga wajen aiki da yuwa su sun wasu makaranta ya mayar da su gida wasu kuma aiki. Kowa dai da abubuwan da ya bari shiya sa da dalilin da ya sa ya bar gida. Amma za ka ga irin haka idan an dawo kowa ana farin ciki ana jin daɗi ana hadduwa wanda kuka daɗe ba ku haɗu ba. A ƙarshen shekara sai kaga kun haɗu don shagulgulan bukunkuna da tarurruka da sauransu sai kaga an sa su ha irin wannan lokutan saboda suna da matuƙan mahimmanci. Hakanan saduwa yakan yi akan iya saduwa koda yaushe ba tare da wa wani abubuwa ba.

Inda sanya kaya yake nisa da inda iyayenmu da mu, inda muka karanta a labarin da kanada yake gaya mana cewa mutanen da kawai suna sa kaya ne domin su rufe tufafinsu baruwansu da yayi kyau ko baiyi kyau ba yayi ko baiyi ba amma na yanzu gaskiya ba haka yake ba yanzu haka ana ɗinka tufafi ne masu kyau, masu tsada wanda zai, zai rufe maka jiki kuma ya yi maka kyau a lokaci ɗaya. Amma na da kawai dai ana rufe jiki ne ba kuma ana sa shi don kyau fa saboda mutanen da gaba ɗaya ba su damu da yanke-yanke ba ko in ce lokacin zamani bai kawo musu ba. Dan yanzu kam gaskiya kayin da za a yi su ga wannan kaya masu kyau kala-kala suce ba su yi awai su ba. Yanzu haka da kaya mun dake so mu yi, inda dole kayi marmaroshi kuma kana son ka ari. Dole haka dan za ka iya siyan kaya amfani da shi. Sanda ya zama amfani biyu da danganin ku haka na lalacewa.

Maganan gaskiya ban cika bawa mutane shawara ba akan abun da ya shafi kansu sosai. Saboda wani zubin in ka ba wa mutum shawara zai ga kamar in shawaran wanda za ta bai yi wahala, zai ga kamar kana so ka bashi wahala ko kuma yaki ɗaukan shawarar ka sai daga yazo yana cewa ba kai ka faɗa mai. In kuma shawaran tayi kyau zai ga zai ji daɗin shi shi kaɗai ya ji yana ba zai ko godiya ma ba zai ma ba. Amma in bata yi ba, ya iya zuwa ya rinƙa ma maganganu yana cewa ai ka faɗa mai abun bata yi ba.

Wannan farawa ne daga tambaya da kuma cikin girmamawa da tsanawa da natsuwa. Da mun ga wanda ya kamata ka tambaya ne sai ka tambaye shi, imma wanda bai kamata ka tambaye shi ba ne sai ka ƙi tambaye shi. Haka mukeyi, ba kuma kome ne ba yake so ka je ka ringa tambayan mutane ko ka ringa yawan magana akai. Wani lokacin gara karka tambaya akan ka tambaya kuma ya zo ba ka samu ko kuma a ma abin wulakanci ko tuƙa abin da ka tambaya.

Kogin da yake kusa da ni babban kogi ne. Za zakaga da safe wasu yara suna zuwa suna ɗiba ruwa a da kenan amma yanzu an hana zuwa saboda gurin bai da kyau kuma ba tsaro. Amma duk lokacin da ake aiki, aka gyara wajen ya zama kamar tafkin ruwa. Za kaga lokacin da ba damina ba ana barin mutane na zuwa. Wajen na canza yanayi lokaci zuwa lokaci saboda waje ne mai iska da yanayin walwalan mutane.

Gaskiya na daɗe amma injinan gona suna da abubuwa suna sauƙaƙe ayyukan gona da ayyukan yau da gobe, musamman ma abubuwa masu wahala wanda mutum baka iya yinshi shiƙaɗai ba ko kuma wanda idan mutum zai yi a lokaci da yawa, zai sha wahala amma idan da inji ko kuma wani na'ura wanda zai sauƙaƙe maka aikin sai ka za kayi aikin da za ka yi kwana goma ka yi shi a rana ɗaya. Cikin sauƙi a sauƙaƙe ka gama ka tafi.

Ina birge ni sosai in ga ina tunanin akan wani taswira wanda zai iya zuwa nan gaba ko kuma wanda na aiwatar da shi nake tunanin in ƙaddamar da shi. To ina jin daɗi da irin wannan tunanin. Na san cewa ƙwaƙwalwa na aiki kuma ina yin abu mai kyau wanda zai taimake ni, ya taimake kaina. Ba kawai na zauna bane, ba na yin wani abu don kaina ko don wani tunanin abubuwa. To wannan abun yana ƙara mun tasiri kuma ina jin daɗi sosai.

Siyan kaya a yanar gizo ta hanyar babbar sanin wani ɓangare wani, wani tsari zan shiga wanda ya dace da ni sannan kuma ina duba yanayin ƙwali, mai sauƙi da kuma yana sauƙaƙe min wajen ba sai na je na bi layi na shiga kasuwa da kai na ba. Siyan kaya a yanar gizo yana da daɗi kuma yana da amfani. Don hanya ne da yake sauƙaƙe maka wahalhalu da kuma shan wahala ba sai ka je ba kasuwa ka yi abu da kanka. Kunmi a sauƙaƙe soyayya kana gida za a zo aka muka.

Muna samun ruwa sosai a gidanmu saboda muna da rijiya kuma muna da borehole. Katanki ga abubuwan sa ruwa, gaskiya dai bamu da matsalar sa, matsalar ruwa. Kawai matsalar da ke damu wani zubin in ba a kawo wuta ba ko kuma ba rana, domin solar bai caji ba, ballantana ya zuƙo ruwan daga borehole, to lokacin ne kawai muke samun ƙalubale. Amma in ban da haka gaskiya ko yaushe muna da ruwa kuma ruwan mu yana da kyau, yana da daɗi. Zaka iya shan shi ba zartsi ba wari ba wari, ba a hamami ko wani abu nan. Cikin kwanciyar hankali za ka yi amfani da shi kuma za ka ji daɗin sha sosai. Ruwa ne mai kyau.